A'a, ba na cika lokacin yankan albasa. In ba albasa yana da yaji sosai ba, sannan ni mayen albasa ne, ina cin albasa ko ba dafa ba. Kai, albasa iri-iri ne, akwai wanda yake sa kuka, akwai wanda bai sa kuka. Ma'ana akwai mai ƙarfin yaji da wanda bai da ƙarfin yaji, to mai ƙarfin yajin ma bai sa ni kuka. Mai ƙarfin yajin bai sa ni kuka ma sai idan ya shiga idona. Amma marar ƙarfin yaji ba abun da yake ci, yi haka komai haka ina cin shi ko ba dafa shi ba, daɗi yake mun.